Taimakon mutane yana faruwa ne a yayin da nake samun mutum ɗaya zuwa biyu na taimaka mu su da abu mai ƙarfi ta yanda shi ma wannan wanda na taimakawa da abu mai ƙarfi to shekara mai zuwa zai iya taimaka wa wani ba tare da na ɗauki a yayinda za a ga wasu suna yi su ɗauki abu ƙarami su tallafawa mutane da yawa. Mutum ɗaya ya isa zuwa biyu sanda shi ma taimaki wani yayi ƙarfi.